Kana sanya tabarau? Kana sanya tabarau? Uh-uh, bana sanyawa. Kana sanya tabarau? A'a, bana yi. Kana sanya tabarau? A'a, bana sanyawa.